Kana koyon wata yare? Babu, yanzu haka bana koyo wani yare. Ba yaren da nake koyowa. Amma akwai yarurruka wanda zan so in koyo. Yarurruka kamar yar-yaren Chinese wato da Turanci ake kiranta Mandarin, da kuma Faranci, da kuma yaren Bayarbe, da kuma Igbo. To yarurrukan da zan so ke nan in koyo.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi amma da allura da zare ne kawai. Ban iya using mashin ɗinka tufafi ba, amma zan so in koyo don in ɗinka kayayyukana.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, a ganina na iya buga rubutu da sauri. Amma wasu su kan ce wai bana buga rubutu da sauri. Amma sau da yawa a cikin mutane su kan ce wai ina buga rubutu da sauri. To ni zan je da mutane da yawa, zan ce ina buga rubutu da sauri.

Yaya unguwarku take? Unguwar na yana da kyau. Wallahi ina so inda nake zama domin ba damuwa da yawa kuma inda nake zama yana kusa da bakin mota da bakin titin mota. Nakan fita idan zan je wani wuri, in samu mota zuwa inda za ni ba tare da tafiya da nisa ba da kuma gidana unguwar na yake na kusa da, ah, kasuwa. Idan zan siya abu ba tare na je kasuwa mai nisa ba. Nakan siya ko kusa da ni. Abin da ya sa nake so inda nake zama kenan.